Launin jakar mu ta kuɗi shine banki, banki, banki biyu mu ke amfani da shi, na albashi da kuma na welfare. Yanda bankin mu yake kenan.

Mu bana amfani da bangogi, ba mu amfani da bangogi ko kuma kuna nufin bankoki ne? In dai bankoki ne muna da bankoki da yawa amma muna mun fi amfani da commercial banks. In kuma bangogi ne gaskiya ni ban san me bangogi da kuke nufi ba.

Ni na fi son launin fari ko kuma kore kuma na fi son launin quietness ma tun shuru wajen da babu hayaniya launin da na fi so kenan.

Ni bani tawada, so bani amfani da kowane launin tawada. Bana tawada, so ba zan iya ce ga launin tawadan da nake amfani da shi ba, don bani amfani da shi, ko kaɗan.